A'a gaskiya ban cika jure wa barkonon mai yaji ba. Barkonon mai yaji dinnan kai aa. Ina ci abinci, ina ji barkonon mai yaji kai gaskiya ya isheni Dan ina da yawan jin, ina yawan jin ciwo a bakina ban san me yasa ba wallahi.

Eh gaskiya ina amfani da WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, X kenan. Ina amfani da manhajar Telegram, ina amfani da Linktree, ina amfani da LinkedIn, ina amfani da, um, Threads. Da dai sauransu da suna da yawa gaskiya.

Gaskiya, Bama sawa. Bama sa uniform a wajen aiki. Baba ma sawa. Sai dai ko muna sa lab coat, amma uniform kam Bama sawa. Lab coat kawai muke sawa. Amma dai, wani lokacin dai lab coat dimma ba lalai ba.

Aaa ba'a kunna gas. Bana yi, ni banci ka haka ba gaskiya bana yi, bana kunna tsaron nature. Bana yi, kai de sai a hankali ban cika yi ba dai amma ma kusani dai cewa rayuwa totaly wa kam. Amma de ban cika yi ba.

Gaskiya ina da, ina amfani da sabulu da yawa. Ina amfani da Eva ne, ina amfani da sabulun salo, ina amfani da Dettol me kanshi kenan. Gaskiya ina san amfani da Dettol gaskiya. Yanayin kanshin shi da abubuwan da ya shiga yake, sinadaran da aka amfani da su sune suke burge ni.

Kae gaskiya malamin da na fi so, kae ba zan, ba zan dece ga malamin da na fi so ba gaskiya. Ba zan zaɓi ɗaya in ce ga shi gashi ba amma da gaskiya duka malamaina yawanci dai sun yi ƙoƙari ina son kowa kawai. Hmm gaskiya ne.

A'a, to eh gaskiya wani lokaci ina so amma ban cika so ba gaskiya. Wani lokaci ina so wani lokaci bana so saboda ni mutum ne me da tsattsauran ra'ayi. Ina da ra'ayi sosai gaskiya, shiyasa. Na fi son, na fi son dai mai auduga.